Ina komawa gefe ni kaɗai ina yin karatun Alqur'ani mai girma lokacin damuwa.

Ina inganta aikinmu, ina zuwa da wuri, ina yin rubutu, inayin rokot, ina inganta aikinmu.

Eh ina shan ya'yan ruwan itace musamman ya'yan ruwan itacen kwakwa ina shan su.

Baƙa ce, launin jakar kuɗ ina baƙa ce. Launi na jakar ku baƙi ne, na jakata baƙi ne.

Eh, ina iya kunna wuta. Ina iya kunna wuta mana. Shiyafi komai sauki, kunna wuta.

Muna sa hannu da biro kuma yana da lanƙwasa, di da lanƙwasa.